A nakan shaƙata a duk lokacin hutu ne, da yanda zan nakan je bakin ruwa in gane ma ido na abubuwan dake ruwa sannan kuma in kalla abubuwan da Allah ya hallita a cikin ruwa sannan kuma na danyi yawo a cikin jirgin ruwa ina kalle kalle ina ganin yanda namun ruwa suke rayuwar su irin su kifi da kada agwagwa da dai sauransu.

A duk ƙarshen mako ina shirin zuwa shaƙatawa tare da ni, da iyalai na da ƴaƴa na. Mu kan tafi mu je bakin ruwa. Wata zubin mu kan tafi wurin wasannin yara, mu je mu zauna, mu tattauna, mu ga yanda wasu su ma su ke yi sannan mu siya abu, mu ci, muyi hira, mu ji daɗi. Wannan abun yana ƙara mana danƙon soyayya ga junan mu, da matan mu da kuma ƴaƴan mu.

Yanda nake kawowa gida, nakan kawo gida a kan lokaci. Wata zubin in da abin hawa nake, nakan kawo gida maybe kila da yamma. Wata zubin kuma nakan samu na tsaya a gun kan hanya na siya kayan marmari wanda nakan tafi dashi gida. 'Yan uwana su ci, iyalai na su ci sannan kuma mu ƙara makan mu jin daɗi. Hakan yana bamu ƙarfin yin komai da komai sannan kuma ci in zan dawo. Wata na fi biya waƙi in siya musu ko a ice cream. Wata zubin in siya musu shawarma don su masu ɗan more rayuwarsu a duk sanda nake dawowa cikin gida.

Eh, a duk cikin abincin mu na gargajiya na ƙasar Hausa a nan Najeriya, ni wanda na fi so, na fi son tuwo, ko tuwon masara, ko tuwon shinkafa da miyar kuka, kukar gaske sannan a bita da busasshen kifi da kuma ɗan rumo-rumu da kuma sautin jar miya a cikinta. Wannan abincin a al'adar Hausa ƙura daɗi ke nan. Duk sanda aka shimfiɗa maka ita, aka yi ta, aka ba ka da man shanu sai ka nemi ƙari. Tana da santi sannan kuma tana samu muƙara ƙarfafa rike al'adunmu na ƙasar Hausa. Abu ne da muke alfahari da shi kuma muna jin daɗi a ko da yaushe.

Eh, muna da manufar wata-wata. Duk wata-watan da ke kamawa nakan zauna na tsara duk wani abu da zan yi a cikin wannan watan. Nakan ɗauki fensiri da takarda na duk rubuta buƙatu na da kuma abubuwan da nake so na cimma buri a wannan watan. Kuma duk abin da na riga na ci buri akansa nakan ɗauki alƙalami na na ja layi. In na ƙara cin buri kan wani, in ƙara ɗaukan alƙalami na, shi ma na ja layi. Sannan in na ƙara cin buri akan wani kuma shi ma in ƙara ɗaukan alƙalami na, na ja layi. Nakan yi hakan ne a ko da yaushe. Ba don kome ba, dun dai in tabbatar da na cimma manufa na da na ɗauka na wannan watan har izuwa wani lokaci. Abu ne wanda yake da tasiri ba da ni kaɗai ba da duk wanda nake tare da shi.

Eh muna amfani da ruwan rijiya. A inda nake ina cikin wani ƙauye ne a jahar Niger mai suna, eh, kwanan dutse a cikin shiyar Bangi. Ba mu da inda za mu samu ruwan famfo amma muna da rijiyoyi sun kai kusan guda goma da muke ibar ruwa. Muna hada-hada da su na yau da kullum. Kuma duka rijiyoyinmu guda goma, a damu mutanen da ke cikin wannan gari mun kai kaman ɗari biyu, da shi muke sha, da shi muke wanka, da shi kuma muke dafa abinci da kuma sauran hada-hada-hada ta yau da kullum. Mukan, eh, amfani da ruwan rijiya mu sha, muyi wanki, muyi wanka sannan kuma muyi duk wani abu da ya nufashi ruwa, alwala da sauransu. Gaskiya ne a yanzu ma na fi jin daɗin ruwan rijiya sosai game da ruwan da za ka ba ni na roba. Saboda ruwan rijiya ruwa ne da ke zuwa daga tsatso ta ƙasa ba tare da an haɗa shi da komai ba ko an samai wani abu.

Eto a duk cikin 'ya'yan itace, 'ya'yan itace da na fi so kab shine mangwaro. Mangwaron ma kusan kala-kalat. Akwai Binta siga, akwai mai warin aku, sannan akwai mai warin gawasa da dai sauransu. Akwai kuma ƴar kamaru. To na fi son ƴar gawasa. Za ka gan ta, ƙatotuwa ce da wuƙa ake shan ta ko kuma da cokali za ka dinga ci har ka kai ƙarshen ta. Tana da zaƙin gaske sannan kuma in kana so ka sarrafa ta ne ka mai da ta jus, takan-- zaka yayyanka shi sannan kuma ka sa shi a cikin blanda, ka niƙa shi, sannan ka sa mai ƙanƙara ko ka sa shi a cikin gidan sanyinka. Ya ɗan yi sanyi ka sha shi, ka ba ma jama'a suma da suke kawo maka ziyara.

Eh tabbas nakan a rera waƙa a lokacin wanka amma ya kasance da irin wannan lokacin. Lokacin in dai akwai wani abin nishaɗi ko na farin ciki da ya zo min ko ya faru da ni, nake nishaɗantuwa to nakan amfani da wannan dama in ta rera waƙa irin waƙar mu ta Hausa ko ta nasara a rayuwa a cikin banɗaki. Amma in dai ba wai ina cikin wannan jin daɗi da nishaɗi bane to a ilahirin gaskiya bana yin abun da ya haɗa da wato ainihin wanka a waƙa a banɗaki a yayin da nake wanka. Irin waƙoƙin da nake rerawa ya haɗa da waƙoƙin irin su Ado Gwanja, irin su Nazifi Asnanik, irin su Naziru Sarkin Waƙa da waƙar irin su Mamman Shata da wato babban tauraro da ke waƙar soyayya Umaru M. Sharif.

A, yanda nake zubar da shara, duk sanda na share ɗaki nakan zuba, a, dattin da na sharo ne a cikin, e, dustbin. Daga nan kuma sai na ɗauke sa, na kai sa waje akwai inda muke ainihin tara shi sharar. Muka tara shi a cikin babban, a, roban da muke zubawa. A duk bayan sati ɗaya kamfanin da suke kwashe shara za su zo su kwashe mana sharan.

Eh nakan yi harsashen lokacin da nake bacci. Nakan yi wannan harsashen ne a misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya. A wa'yannan lokutan ne nake samu, na samu natsuwar da zan kwanta bacci saboda na samu cikakken bacci na awa shida zuwa bakwai kafin na tashi. A wannan lokacin kuma barci ya fi daɗi saboda duk wani gajiya da ka ɗauko a wannan ranan za ka zubar da ita. Za, ta gajiyar za ta fita a jikinka sannan kuma za ka samu kai bacci na limana, na natsuwa. Wannan abu ne da nake yin sa a kullum, a ko da yaushe. Wayar hannuna ma tana da alamar da take gaya min cewa Malan Ali lokacin baccinka yayi. Sai na bar shi na je na ɗan kwanta, na zuwa ɗan wasu lokuta kafin nan.

Eh, teburin da ke gurin da nake aiki a ofis dina, tebur ne babba guda ɗaya. Dan nine mai kula da harkoki na ƙananan ma'aikata da suke wurin aikina. So a cikin ofishina tebur guda ɗaya ne mai girma. Yana da durowoyi da muke ja guda huɗu inda muke ɗan ajiye littattafai da kuma saƙonni da ayyukan da ya kamata muyi. Sannan kuma a kanshi teburina akwai alamun sunana a sama. Sannan kuma a gefe akwai littattafai. Sannan kuma a ɗayan gefen akwai, ayyukan da ya kamata na yi su na gaggawa wanda nake ɗaukan lokacina na yi. Teburina tebur ne na zamani wanda kowa ya zo ya ga irin wannan teburin sai ya yi sha'awarsa a cikin gidansa. Ba matuƙar, ina matuƙar jin daɗi in ganni ina rubutu a kan wannan teburin. Alamu ce ta girma da kuma girmamawa.

Eh, a ind-a inda nake aikina nakan ba da, a, ra'ayi a wurin a inda nake aiki. Ra'ayina a duk wasu abubuwa da ake yi. A duk lokacin da aka buƙaci in ba da shawara kan ra'ayin abin da nake, nakan ba da shi ne kai tsaye ba tare da na yi wani tunani ba, ba tare kuma da na, na kawo wani abu da ba shi ba ne a ciki. Sannan kuma nakan ba da shi ne daga zuciya na. A duk abun da suke buƙata na faɗa musu, shi ne zan faɗa musu. Wannan abun nakan yi shi a duk lokacin da ake buƙata in saka baki a cikin tattaunawar da ake, tattaunawa ta gaggawa ko wacce ba ta gaggawa ba. Gaskiya wannan abu, abu ne da yake faruwa a lokaci lokaci. Ba duk lokacin da ake tunani ba ne nakan yi wannan amma a jefi jefi nakan ɗan yi somatabi akan wannan abu da nake.

Eh gaskiya a duk cikin ice cream da ake yi na zamani, hold on, na zamani da sauransu, na fi son na sha maka ice cream na vanilla. Wata zubun kuma vanilan nakan so shi ma a haɗa min shi da strawberry. Nakan sha wannan ice cream in ne agunda ake sayar da ice cream na Habila da ke Kaduna. Sannan kuma wata zubun nakan je ice cream da ke Domino's, shi ma naɗan sha saboda ɗanɗanon daɗinsu daban daban ne. In kuma ta rayo min wanda nake so sai na ɗauki yarinyata mu tafi, eh, wurin shan ice cream da ke nan a Di Luna. Mu ta zaɓa ko da ka rufe mata ido wannan yarinya vanilla za ta zaɓa. To kuma nima vanilan nan shine na fi so. Yana da ɗanɗano me daɗi yana kuma da launi mai daɗin gaske. Muna jin daɗin shan wannan ice cream na vanilla.

Okay, lokacin da nake cin abincin dare, na kan ci abincin dare ne da misalin ƙarfe shida zuwa bakwai. Bana wuce wannan lokutan ban ci abincin dare ba. In dai na wuce wannan sa'o'in ban ci abinci ba, to na kan haƙura a wannan daren ban ci komai ba, sai dai na samu wasu ƴaƴan itatuwa na ɗan ci ko kuma na samu shayi na black tea ina baƙin shayi, na sha shi a wannan lokutan. Na samu koɗan wani biskit na ci da shi. Ba ƙaramin, ah, daɗi nake ji ba ina ci wannan abubuwan kuma na kan tashi washe gari ba tare da na ji nauyi a jikina ba ko kuma launi na rashin jin daɗi. Gaskiya ina jin daɗin wannan abubuwa sosai da sosai.

Eh nakan ƙetare ƙafafuna a wasu lokutan in na zauna amma ba fa ko da yaushe ba. In ina zama da abokan aikina zan iya ƙetare ƙafa amma kuma in ina zama da oganni na ko kuma iyaye na bana ƙetare ƙafa. Hasali ma a ƙasa zan zauna amma kuma in dai ina zaune ne da iyali na ko kuma da ƴan ƙasa da nake aiki nakan ƙetare ƙafa saboda ƙetare ƙafafuwa alamu ne na zama babba kuma alamu ne na nuna cewa kaima ka kai lokacin ka yayi da zaka yi wannan abun. Alamu ne ta ban girma kuma alamu ne ta ɗaukakawa ga mabiya bayan ka a wannan lokacin. Ƙetare ƙafa ya samu asali ne daga guraren masu dukiya. A yanzu kam ko baka da dukiya a gidan ka kam ai kai sarki ne nan ma zaka zauna ka ƙetare ƙafafuwan ka ba tare da wani ya dame ka ba amma in zamu zauna da manyan mutane ba ma ƙetare ƙafafuwan mu sai dai mu zauna da su a miƙe ko kuma mu zauna ma a ƙasa mu bar musu saman.

Eh, nakan kwana a ciki amma fa a cikin ɗaki. Kuma shi ma ba ko da yaushe ba. A duk lokacin da gari yai zafi sosai kuma ina gurin aikina, nakan kwana a waje inda zan samu iska mai kyau. Amma in dai akwai wutar lantarki, nakan shiga cikin ɗaki na kwana, na kunna na'urorin bada iska ko na'urorin bada sanyi wanda zasu ɗaukani na samu sanyi sanyi a cikin rayuwata da kuma samun sauƙi na zafi a wannan lokacin. Shi kwana a ciki akwai sirri a cikinsa saboda ba wanda ya san abin da zakayi a ciki kuma babu wanda ya san me kake yi a ciki. Kwana a ciki sirri ce babba da ɗabi'a ce da ya kamata kowa yana yi.

Eh tabbas ina son wurare masu hayaniya. Haka sali ma, shi ya sa ni ke, son zama a jahar Lagos, ba don komai ba, saboda a ƙasar Najeriya Lagos ta fi kowace jaha hayaniya. Akan yi hayaniya sosai a ƙasar Lagos sannan kuma, in za ka fita wurin aiki a wannan jahar, dole sai ka yi sammako. Sammako ma na gaske na asubahin fari. In ba ka yi wannan sammako ba, to ka tabbata cewa, ba za ka samu kaiwa wurin aikinka da wuri ba sannan kuma, ba za ka samu wani nau'i na biyan bukatunka ba, na yau da kullum. Shi hayaniya yakan sa, ka koyi abubuwa da dama a rayuwa. Shi ya sa ni ke son zama a wuraren. Yakan sa ka, ka zama jajirtacce, yakan sa ka kuma ka zama jarumi, don duk inda ka kai da haƙurinka, sai gurin hayaniyan nan ya ƙure maka haƙurinka, sannan kuma sai ya koya maka yanayin rayuwa da dama da muke da shi a yau da kullum.

Eh to, gaskiya wurin aikin mu wuri ne yake da nisa sosai daga gidana. Saboda wurin aikinmu zuwa inda gidana yake, ya kai a kalla tafiyan kilomita na ɗari uku. Sannan kuma a cikin wani gari muke a jahar Neja, a Zumsi Mariga Local Government. A nan Mariga kuma za ku tafi Headquarters Bangui. Daga Bangui sai ku ɗau hanya za ku wuce wani gari sunan garin Gana. Sannan kuma za ku wuce ɗayan garin sai kuma ku iso wato ainahin Azobini. Daga Azobini a cigaba da ƙara lura wata tafiya ta tsawon kilomita shabiyar zuwa inda muke. Daga wurinmu kuma zuwa Mangwaro wuri ne mai nisa shi ma. Wurin aikina a cikin daji yake saboda ni ma'aikacin tsaro ne soja ne. A kuma inda muke muna da mutane za mu iya kai ɗari biyar. Ko wanne yana da shiyar da yake kula da ita. Battin haka kuma mukan ba ma kanmu dariya mu wasa mu musabaha. Sannan kuma muna cin abinci sau uku a rana. Za mu ci da safe, mu ci da rana sannan kuma mu ci da daddare. Sannan kuma mukan fito mu zauna mu jira har lokutan da muke tsammanin cewa ƴan ta'adda za su iya kai hari su kawo mana ko su kawo garurukan da suke kusa da mu. Battin haka kuma muna iya ƙoƙarinmu na muga mun kare duk al'ummar da suke wannan yankin da ita ainahin Battalion tamu take kula da ita. Mutanen mu da ke wurin suna da hazaka sannan kuma suna da ƙwarin gwiwa don sun samu nasarori sosai a kan yaƙi da ta'addanci a wannan yankin. Hassali ma akwai hanyoyin da da ba sa iya biyuwa amma ta dalilin wurin aikin da aka kawo mu mu yi aiki kuma muna aikinmu da gaskiya da zuciya ɗaya ya sa hanyar yanzu ta zama hanyar bi na al'umma. Al'umma na jin daɗin bin wannan hanyar sannan muma muna jin daɗin aikin da muke a wannan guri. Sannan kuma mukan tafi hutu ne a duk bayan wata uku. Za a rarraba mu wasu su tafi hutu wasu su kula da guri wasu su dawo wasu su tafi a haka. Don haka haka yadda wurin aikinmu yake.

Ito gaskiya, a ina amfani da intanet sosai fa, sabida a rana nakan amfani da intanet na kusan sa'o'i goma. Kusan duk abubuwan da zanyi suna kan wato shi ainihin intanet. A wani lokuta ma ko cajin wayata ya ƙare, nakan yi yanda zanyi nasa wayata a power bank na yi abun da ya dace. Bayan haka kuma duk abubuwan da zan duba ta harkokin wasanni ko ta harkar entertainment ko ta harkan kallon finafinai namu na gargajiya ta Hausa ko kuma ta Indiya, nakan yi amfani da yanar gizo gizo wato intanet kenan. He dai mafi akasari mukan ɗan samu matsaloli a ƙauyen da muke na rashin samun shi intanet ɗin mai ƙarfi. Amma da taimakon Allah, da taimakon Starlink Network mukan samu network direct daga duniyar Starlink walan mallakin Elon Musk. Wannan takan bamu intanet mai ƙarfi. Sannan kuma ina amfani da intanet ne, ne sadarwa ma abokaina da yan uwana. Sannan kuma ina amfani da intanet na aika saƙonni. Sannan kuma ina amfani da shi na kuma samu saƙonni. A nan nake karanta labarai, daga nan kuma a shi wannan intanet ɗin nike yin duk wani abu ko littafi naka nema nan nake zuwa na samu na siya, na karanta. Sannan kuma in ina buƙatan sanin wani abu, nakan yi amfani da shi intanet ɗin nan na je duniyar Google, na tambaye sa ya bani amsa. Sannan kuma haka in abu ne ma ya guje mun wanda ban sani ba, nakan kuma kurduje na je duniyar yanar gizo, na ƙara samun sani akan wannan abun. Shi yanar gizo wata baiwa ce da Allah ya bayar da yake isar da saƙonni a duk faɗin duniyan nan. Kana zaune zaka samu saƙo sannan kuma zaka nishaɗantu da wannan saƙon. Don haka muna jin daɗi sosai sosai na wannan saƙonni na duniyar yanar gizo gizo. Duk wasu al'amuran mu na yau da kullum kusan kashi sittin zuwa saba'in ya koma akan ainahin yanar gizo gizo. Intanet abu ne wanda ba za mu iya bari ba. Sannan kuma yana buƙatan ilimi ko ƙalilan ne don ya nuna maka alƙiblan da ya kamata ka yi ka san.